Na fi wanke kaya na da daddare a lokacin sanyi. Don wanke wanki da daddare lokacin sanyi kafin gari ya waye ya riga ya bushe saboda sanyin da ake yi. Gaskiya nafijin daɗin wankin dare a yayinda ake sanyi. Amma bayan wannan, in sauran lokuta ne nakan wanke shi da rana ko da safe in na samu lokaci amma dai na fi jin daɗin wankin dare. Saboda in kai da daddare zaka kwanta cikin annashuwa da farin ciki. Koda gari zai waye ya bushe amma bai bushe ba. Zuwa su karfe goma dai rana ya riga yabai yana lokacin ya bushe. Lokacin da na fi sanyi wanki na ke nan. Sannan kuma ina da wanki da yawa bana yinsa a lokaci ɗaya. Nakan raba shi in ɗauko kalaƙ ɗaya uku in wanke bayan kwana biyu ko kuma wa shegari da shi makaran wanke. Wasu kalolin hakan nake dan wanki na. Amma in ba haka ba ban iya wanke kaya da yawa in ya tara lokaci ɗaya bana iya wankensu. Na fi son in rarraba shi domin mun sauki.

Bana kwana a gado, ina kwana ne a katifa. Katifan ma ba a saman gado yake ba, a ƙasa yake. Kuma na fi jin daɗin kwana haka. Domin ni ban cika jin daɗin kwana a kan gado ba saboda gado yana da tsawo sosai. Ni kuma na fi son in zan kwanta, inji ni a ɗan ƙasa haka ba wai wuri mai tudu sosai ba ko tsawo sosai haka. Gaskiya na fi jin daɗin kwana haka nan. Shiyasa ni ke kwana a kan katifa. Imma ba katifa don kwanta kan gado. Gwara na samu wani ƙaramin abu ne mai laushi in shimfiɗa in kwanta a kan shi ya fi mun daɗi. Sannan ko pillow ma ban cika son amfani da shi ba. Na fi son kawai in zan kwanta inji na na miƙe. To, na fi jin daɗin kwana haka nan.

Ina amfani da Android ne. Ina amfani da Android phone ne, ma'ana na kamfanin Tecno. Shi nake amfani da shi kuma ina jin daɗin amfani da shi. Sannan ina so in yi amfani da wani wayan da ba wannan ba amma dai yanzu da wayan da nake amfani da shi Android ne kamfanin Tecno, na kamfanin Tecno. Amma ina sha'awan iPhone. Sannan kuma a cikin Android ɗin wayan da na fi sha'awa shine Samsung. Samsung nake sha'awa sosai. Inna samu kuɗi shi zan saya. Ina fatan a wannan abun da nake yi, in samu kuɗi ta wannan hanyan, ma'ana ta wannan, eh, silansiwo ɗin, na, ne so in samu kuɗi ta hanya in saya wani babban waya. Wannan wayan da nake amfani da shi ya kwana biyu don ya daɗe. Ko a hannuna da na saya yanzu ya kai shekara ina ganin biyu kenan. To ina so in sayo babban waya da ya fi wannan. Wanda duk wani abun da zanyi ba zai ringa bani matsala ba kuma zai ringa sauri wurin yin abubuwa haka.

Eh ina miƙe jiki da safe wasu lokutan ba ko da yaushe ba. Domin wani lokacin ina baccin safe to bana samu in tashi da wuri. Ina tashi a makare to duk lokacin da na tashi a makare bana da lokaci na zan tsaya miƙe jiki sai dai kawai in shirya in fita aiki. Amma in na tashi da wuri duk lokacin da na tashi da wuri na kaɗɗan motsa jiki akan ɗan miƙe ko da ace press up ne nakan yi shi in ɗan miƙe jikina saboda in ɗan ji dama dama a jikina. Domin motsa jiki na ƙara na inganta lafiya sai sani keyan shi. To amma saboda wani halin lokaci wani lokaci ban samu yin musamman in na tashi da in na tashi a makare.

Eh ina kunna wuta mana, wuta ma kowane iri, duk da ban fahimci wutan da kuke nufi ba. Domin mu wuta kowane abu mu kan ce mai wuta kala biyu ne a wurin mu. Wutan da ake amfani da shi wurin dafa abinci muna ce mai wuta, sannan kuma electricity ma mukan ce mai wuta amma shi bambancin wutan lantarki muke cewa. To amma in wutan dafa abinci ne ko dukansu ma ina iya kunnawa musamman na dafa abinci ina iya kunna shi a lokacin da za'a dafa abinci zan iya kunna shi ko da ashana ko da garwashi haka na wuta in samo in sa inta fi fi tashi har ya tashi duk ina iya yi. Don wasu lokutan ma na kan yi haka, in kunna wuta domin in sa ruwan zafin da zan yi wanka ko kuma ruwan da zan yi wani abu amfani da shi na wurin dafa abu. Duka ina yin su, ina kunna wa bai da wahala a wurina. Don ni ba wani abu bane mai wahalan yi, indai in kunna wuta ne duk ina iya yin su. A duk lokacin da na so, a duk lokacin da na tashi na kan yi shi hakanan.

Ina zubar da miyo, ina tofa miyo ne a ƙasa. Idan na tashi tofa miyo, ina tofa shi ne a ƙasa sannan in rufe shi da ƙasa saboda kada wani ya gani, ya ji ƙyama. Domin in wani ya gani ba zai ji daɗi ba. Zucin shi zai iya tashi ko kuma ya ji ƙyama idan ya gani. To idan zan tofa miyo, nakan tofa shi ne a ƙasa sannan in zuba mai ƙasa an rufe shi saboda kada mutane su gani. Domin abin ƙazanta ne, bai kamata a ce ka zuba, ka tofa miyo a wuri ka bar shi haka nan ba. Ba daɗin gani, sai sani kan tofa shi sai in sa mai ƙasa in rufe.

Gaskiya a cikin wasanni, wasan da na fi so shine wasan ƙwallo. Na fi son wasan ƙwallo. Ko in buga ko in ga ana bugawa, ina jin daɗin, daɗin wasan ƙwallo. Inni ke bugawa ina jin daɗin bugawa in kuma naga ana bugawa ina jin daɗin kallo. Shi yasa ban da wani wasa da na fi so kamar wasan ƙwallo gaskiya dan yana burge ni kuma ina jin daɗin kallon shi. Sannan kuma ina jin daɗin bugawa shi yasa na fi son shi. In banda ƙwallo a cikin wasanni, ni ba wani ƙwallo da nake, na ba shi lokaci na haka. Sannan sai na biyun shi kuma na kan kalla basketball, shi ma yana min daɗi. Yanzu, dun lokacin da zan gane komai a wa basketball saboda kallon shi da nake yi yau da kullun sai na fara ganewa.

Na fi son ɗaki mai girma, sannan kuma mai sanyi. Na fi son ɗakin da ba zafi sannan kuma ya kasance yana da girma inda akwai wurin da za ka iya ajiye abubuwan ka haka Sannan kuma ɗakin ya kasance bai da zafi, yana da, yana da sanyi. Na fi son irin ɗakin. Amma ban son ɗaki ɗan ƙarami sannan kuma mai zafi. Abun da yasa na fi son ɗaki mai zafi saboda, na fi son ɗaki mai girma kai saboda ko da akwai zafi ɗakin yana da girma ba za ka ji zafin ba sosai kamar inda za ka ji a ƙarami. Saboda shi ƙaramin ɗakin in ana zafi, zafin shi ƙaruwa yake fiye da babban ɗaki. Shi yasa na fi son ɗaki mai girma.

Ina da takalma kala huɗu, kala huɗu nake da. Abun da yasa nake son tara yawan takalma saboda, in kana da takalma da yawa, takalminka ba zasu dinga saurin lalacewa ba. Saboda idan ka sa wannan, zaka iya sa wani gobe wanda bashi ba. Ba amma idan takalmi ɗaya ne ka sa shi yau, ka sa shi gobe, ka ringa sa shi kullum, ba zai daɗe ba zai lalace. Amma idan takalmin ya fi ɗaya, to za ka ga ka daɗe kana sa su. Za ka daɗe da takalmi ka na sasu ba su lalacewa. Saboda idan ka sa wannan kwana biyu, za ka ajiye shi ka ɗauko wani. To kafin ka dawo ka ƙara sa wannan an ɗan kwana biyu. Ba kamar a ce takalmi kwana ɗaya ba za kai ta sashi kullum, kullum, kullum. Saboda ai abin da ake amfani da shi kullum, kullum, kullum, yau da gobe dole lalace. Ko da be lalace ba dole zai tsufa ko ya rage kyau. To amma in kana da su da yawa haka kamar a ce uku ko huɗu, to takalman ka za su ringa daɗewa ba su lalacewa. Domin za ka ringa canza su a kai a kai. In ka sa wannan yau, gobe ka sa wannan. Ko kuma in ka sa wannan yau ka sa shi gobe ka ɗin kwana biyu sai ka ajiye ka ɗauki wani ka sa shi ma ka yi kwana biyu da shi. To idan kana caccanza su takalminka za su ringa daɗewa ba za su ringa saurin lalacewa ba. Shi yasa nake son takalma da yawa. A halin yanzu dai ina da takalma guda huɗu ne. To amma na fi son, na fi sa ɗaya dai yanzu. Saboda sauran ukun akwai wanda sai ɗan na dan musu gyara, sai na ɗan gyara su. Shi yasa nake sa ɗaya yanzu nan sannan akwai ɗaya ma shi ma zan iya sawa amma dai shima yana buƙatar gyara. To na fi son takalma da yawa gaskiya. Imma ina da hali bazan ƙara siyan wani. Musamman idan na samu kuɗi a wannan manhajan naku da nake yi. To zan yi ƙoƙarin ƙara wasu takalma wanda kuma nake da su da, da na ga sun nasa su zan yi kyauta da su in ba wani. Sai in siya sababbi kuma. Abun da nake so yin kenan, domin takalma ba su ma matum yawa. Indai takalma ne ba su yin yawa. Saboda ko da ace a kullum za ka ringa sa takalmi in ka sa wanga gobe bashi za ka sa ba. To kaga kunga kenan a sati, a mako muna da kwana bakwai. To aƙalla in za ka canza ne sai ka siya ƙafa bakwai. In ka sa yau, gobe na daban, na daban da za ka sa daban. Jibi wanda za ka sa daban haka. Domun ace ko wane mako, ko wane rana a ranakun mako akwai takalmin da kake sa. To kin ga abin ƙarfin ma ka sa takal ka sai takalmi biyu ko uku. Shi yasa na ke son tara takalma. Saboda takalma suna ƙara ma mutum, suna ƙara cika kwaliyan mutum ya ƙara yin kyau a idon yayi ado. To in Allah ya da abin da nake ƙoƙarin ke nan, in samu kuɗi ta wannan manhajan naku da nake yi, in siya wasu takalma wanda nake da su da, in yi kyauta da su in samu lada. Kunga ba a, ban yi asara ba. Domin duk abinda ka yi lada ne indai na alheri ne.

An haife ni ne a watan Mayu a shekara alif ɗari tara da casa'in da biyu. A watan Mayu aka haife ni. Dan haka sai na cika watan Mayu, sai na kai watan Mayu sannan nake cika wani, nake shiga sabon shekara na. Saboda yanzu da muke Janairu, ban kama shiga wani sabon shekaran haihuwa na ba. Sai na kai, sai watan ya kai watan Mayu, ma'ana watan uku kenan shine zan shiga sabon shekaran, sabon shekaran haihuwa na wance sabon, ko ince watan sabon shekaran haihuwa na, ko ince watan, bikin ki ince watan birthday dina shine watan Mayu.

Burina a aiki shine na samu abin da nake nema a aikin. Sannan kuma ina son in tara kuɗi. Ina so kuma in inganta aikina. Wannan shine burina. Ban da wani babban buri da wuce inga na, na yi aiki, na tara kuɗi, na samu manyan kuɗaɗe. Kamar wannan aikin da nake yi naku, so-- ina so in gan mun samu kuɗi sosai a kai. Shi yasa ma nadage nake yin wannan aikin naku. Na salansiyo So nake in tara kuɗi sosai, in yi kuɗi da shi. Kuma ina son za ku bani kuɗin shiyasa nake yi. Shiyasa na dage burina kenan dama in yi kuɗi. Sai gashi kun samo mun aiki. Ai wannan aikin da muke yi, shine wannan aikin shine wanda kuka bani ai. Wannan aikin shi nake yi yanzu. Saboda in samu in tara kuɗi mai yawa, in biya makaina buƙatu. In gina gida, in yi aure, in siyi mota kuma in cigaba dayin wannan aikin naku. Domin, aikin burina kenan. Da ma ni ban da buri da wuce inga na yi wannan aiki na samu kuɗi. Musamman irin wannan aikin da kuka kawo mana. Kuma ina sa ran zan samu kuɗi sosai a kai. Sai sa na dage. Don yanzu ma lokacin mu shaɗaya saura. Yanzu ƙarfe goma da minti arba'in da takwas ya kamata ace na yi bacci. Amma saboda ina so in yi aiki tukuru da zan samu kuɗi, ina so in cika buri na, na aikin. Shiyasa na tsaya har yanzu nake yi. Kuma ina fatan in samu kuɗi sosai da, ta wannan abun.

Ba adadi ina amfani da shi a duk lokacin da nake bukata. Ba wani adadin da nake ba na ƙirgawa gaskiya. Abin da ke rabani dashi shine, bacci idan zan yi bacci amma ko wane lokaci yana tare dani, yana hannuna. In an kirani in ɗauka, in zan kira in ɗauka in danne number na zan kira. Amma ban ƙirga wai ko so nawa ne ko me gaskiya bai, ko da ne yaushe ne ma, dai ina tare dashi. Ba wani adadin so nawa ne ko kuma a ko wane lokaci yana na a hannuna. In baya hannuna yana a jihuna. To, ban da wai adadin rikeshi ne ko me. Ko in dai zan kwanta, shine zan ajiye. Ko aiki zan yi, in zan aiki a aljihu nake sashi, abin da nake ƙira.